Ni gaskiya bana so rainin wayo ba. Wallahi abun dinnan ce, ba koti, kukki da so jita. Wallahi na so gida na ba abun da in fara ba. Gaske ya ni na so gida na birin kaba da in fita a gida ba. Ke na harin ce? Akwai ni da gidan mu na mai kyau haka.

Ba shi shiga, eh, gaskiya ni ina faɗa. Idan na tashi a dere, dan, gani, dan fita, dan je, eh, makaranta, den dawo. To gaskiya, inasa jiki, jiki a aiki ba abun karya ba. Idan ka, idan ka iya cike to, tambayi, tambayi, eh, tambayi abonan gaskiya ban san suna, na manta da suna shi.

Ka naiya, hmm, geskea naiya, naiya, umm, naiya abin liyuwa mana. Na iya daffa abin chi. Naiya wana kaiya. Naiya sa aik mikhyo. Naiya, naiya makana mikhyo. Naiya chi atuwa tin yaringa mikhyo geskea. Wallayi ni bobang yaru ni. Chikambuka bobang, bobang garrina sa boban riga.

Tebirin ya tashi ba. Wallahi idan sa ka ki a jiki na wallahi biran iya tashi ba. Gaskiya ne, haka ji ne. Ba una, una, una, bani da, bani da komi da, da, da in ce da in yi ba a gida ba to dai fita. Wallahi dan fita danje yawo na. Ba abun karya ba. Ni ana fada muka birin yi ba dan fita. Hmm.

Khe, na iya wanka mana. Wallahi na iya wanka. Tin sa abun nan, tin sa riga na mikkhu. Wallahi in sa mai kyau infita danje huta in huta de yara na. Tin mu shiga, dum mu huta abun karya ba idan kagiyawa mutane dekaramuka gaskiya ne wallahi.

Ni giskeya barin yi, barin ya wuta ba. Kaga ni barin iya wuta ba. Barin ya ji ƙo ina ba gani. Wallahi giskeya ne. Mutane ni biri, biri, biri, biri kugane ba. Birin ya wuta me kyau ba. Ruguwa ba. Bacci. Wallahi barin iya ba. Kai.

Gaskiya ni, bazan diya fita a gida ba. Wallahi bazan iya fitan ba, kwanan gida. Dole bazan diya fita ba gani a gida. Zan sa fon na a caji, dai ta kawai, kaiya zaman kamar rikici bana so ba wallahi.

Gaskiya ka faɗa, idan ka yi a faɗa ka faɗa kewaye, idan ka yi a ka faɗa, idan ka yi a ka yi kewaye, mutumin da baya ka rayu ya fita ba. Akwai mutane akwai su da renu waye bo me da ka yi. Da ka bauta basu kewaye, ba abu da ka yi a yi ba. Wallahi ba abu da ka yi a yi ba.

Wallahi bana shawara ba. Wallahi bana sha ba. Bada, bada daren muta kawai. Akwai abu nasa a cikin jikina kuma ba shi, ba shi da karfi ba. Eh, muna sha ruwa, ruwa mai kyau haka. Ba mai kyau ba, muna huta da shi kewai. Muna bauta da shi. Ya, zaka yi. Hariii, bazaka iyayin komi ba wallahi. Hmm.

Bensa abu kullum ba, zan fita da shi zan wanka da shi. A'a, bere iya ba, wallahi. To abu na kama ya zama shekara guda biyu haka. Eh, shekara guda biyu ko? Eh, kaman haka, kaman haka ya zama shekaraguda biyu yanzu nan. Baba mu dai lokaci ba, har ee, har yayi gobe ba, sai har yayi gobe. Bere ya iya ba, dika wuta kawai.

Wara kawai ba zai yiba Hmm ba zan iya ba, abbunan ba za ka iya ci abinci ba ka bar mutani dasun iya ci. Like ka bar ni kawai zan iya ci zan zen ci mai kyau haka ba muji dauba. Walai ba bon dai ka je ka dawo ba kaba ni ci kawai ni bani da bani da damuwa ba.

Eya gaske bani de komi bawo, ba komna kere mi bani de shi ba, bani de shi ba. Ba bashi ke ba ko nibi ba komi ba ko na ba a kwe ni de shi. Komna habona bana gangi ke na ba walai.

Eh, barin je can ba, eh bare yi ba, wallahi can birin je ba. Eh kwani agida banso inje wuri, wurin mutane de yiwaba. Banans je a kwani agida kawai, dan huta agida nan baran iya fita ba. Abu inaso kawai. Maganan can, maganan can, maganan can ba abu nawa ba, wallahi.

Mutane, mutane, mutane na kuna suna yi, suna so imu wahala wallahi. Mutane a ci ko waka na ci berayi ba, na ci rayiwa, rayiwa naka berayi kome ba. Wlh kuma abunan babu da kaje kayi da sauri ba, wallahi babu wanda zaiyi da sauri ba. Muna fada mishi ba bazai ji ba, bazai jiba woo wallahi.

Ehh bana so mutane da sunayin surutu ba. Bana so ba. Gaskiya bana so ba. Ko mutane de suna yin surutu, bana son su ba. Sai dai ko magana de ko maga. Wallay min, min de ka so, min de ka, min ka na so. Breka semba ko ma magana de ka magana hari gobe de ka magana. Yaya, lay yaya.

Walai ɓerin ya fita,-- fita a --a diriba jiya kiba. Wallai a dire a kwani a gida. Den--den kwanta, den kwanta den sa a bona, den sa a bambe kyau a jiki, den kwanta dishi. Wallai idan,-- idan ya fita kuma den dawo, den dawo. Wallai.

Hhmh, fon kom kaafi. Ka gudu, ka gudu, ka gudu gudu, bari ka iya gudu ba. Wallahi dai in tsaya bari iya gudu ba. Wallahi gaskiya ne ba, abun karya ba ni, ni haka bari iya gudu ba. Bari ya gudu ba. Akwai niyya gida kawai. Na sa.

Bire yibawo wallahi bire iya tashi. Tashi anam je awujumba bire yiba. Gaskiya ne bazi yiba. Maganan mikkel mana maganan suna bire yiba. Aba na wallahi mutani be sennebawo be senneba mana yi management ne ma be be rosuyi iya sani ga. Idde ga beta gaji lamba kawai.

Eh, bari iya da bari iya fita haka ba. Eh bari iya yi ba. Hmm akwai ne a gida. Na sani, na sani wancan na sani mai kyau. Bari iya ba, bari iya fita a gida haka ba, bari an faɗa mutum ba. Kafin eh kere biyu guda biyu haka, wallahi idan ta wuce ta, abun gaskiya bari yi ba.

Akwai app ina yi amfani da shi ne. Mai kyau haka? Dai, dai, dai sa kuɗi, dai sa kuɗi, dai wuce, dai dan kuɗi, in dawo. Akwai app guda guda shida inayin amfani da shi Mmm, dai dai shi app, nan,